To nidai ina goge hakori sau biyu sau uku a rana saboda shi goge haƙori yana da fa'ida saboda gyara shi daga cututtuka. Ai, ko ba ma cututtuka ba saboda yana yin baki. Wanda za ka ji yana odo. To idan kana goge shi za ka samu sauƙin wannan odon ɗin. Misali da safe idan ka tashi za ka ji saboda wannan awanni da ai kana bacci yana rufe ba magana ba komai. Za ka ji yana ɗan bugawa haka da kuma rashin daɗi ma a cikin bakin. To, idan ka tashi na tashi da safen zai kasance babu wani datti da zan kwanta da shi. Duka na wanke bakin, na goge shi tas ya fita. Saboda shi wannan dattin da yake malmalƙalewa a jikin haƙori, ma'ana irin wanda abinci ne, fruit ne, mutum ya ci. Ya ɗan maƙale a jikin haƙori ba tare da an cire shi ba. To shine yake haifar da ciwon hakori haƙori yayi ciwo, yayi rami, yayi cen haka kamar tsutsa yai baƙiƙƙirin. To wannan dattin ne yake ruɓewa a jiki yana lalata haƙori. Don haka idan ya kasance da daddare kafin mutum ya kwanta bacci, ya wanke bakin tas, ya wanke haƙorinsa sosai da harshe. Ya kasance babu wani fisis na abinci a jiki kwata-kwata. To ba ta inda wani datti zai samu gurbin zama har ya lalata haƙori, yayi baƙi, ya lalata haƙori da ake cewa an tsutsa haƙori. Babu saboda kullum idan mutum zai kwanta zai wanke shi, ya wanke shi tas, tas, tas. Ka kuskure duka wata datti ya futa ya kasance babu komai a ciki to da safe ma idan ya tashi zai ci haƙori, za su raba. Ya fita daban babu wani datti a jiki. To nakan wanke haka idan zan kwanta. Sai in wanke duka wannan dattin da na ci abinci to sai ya fita. Idan ya fita babu wani abu da zai sa ciwon haƙori. Har mukanyi amfani da wani mouth freshener wanda za a faffesa a jikin bakin sai a kawo ruwa a kurkude. Shima zai taimaka bakin sai yayi ƙamshi. Na kan yi amfani da wankin haƙori kamar sau uku a rana. Wanke shi sau uku, sai ya fita ƙalƙal ya zama.

To akwai abinci kala kala da nakeso nake jin daɗinsa. Idan naci, idan naci nakanji daɗinsa sosai sosai sosai nake jin daɗin abincin nan. Misali akwai wake, abincinda duk ya danganci nau'in wake, wake da shinkafa ne, faten wake ne, alala, ƙosai, hmm fate-faten wake, ƙolun wake dukka abincin da ya danganci wake ina son sa. Ina jin daɗin sa. Shine favourite food nawa. Sannan akwai doya, fate-faten doya, doya da ƙwai, doya da miya. Dukma wani samfur da za'ayi da doya a sarrafata to ni ina son su guda biyun favourite food dinane. To sai in haɗasu sai in dafa. Idanna dafa wake yakai kamar five minutes haka yana dahuwa sai kuma ko kuma wani awa sai in kawo doyar tawa na yayyanka ta, sai in zuba sai in haɗa kayan miya attaruhu, tumaturi, albasa in zuba insa seasoning, insa spices da gishiri da mai. To su dahu gaba ɗaya to inajin daɗin wannan gaskiya wai. Wainnan sune favourite food dina sune nake jin daɗinsu abinda in naci. Da doya da wake, abubuwa ne masu kyau da nake sonsu. Ina son su idan na ci ina jin daɗin su. Ina jin daɗin su sosai idan naci.

Ina amfani da kafofin watsa, watsa labarai da dama. Akwai media kala-kala da nake amfani da su. Misali, akwai jaridu, akwai rediyo, akwai TV. Waƴannan kowanne, a ciki akwai irin wanda nake amfani da su. Misali, bari mu ɗauki rediyo. A rediyo ina amfani da, kafar yada labarai kamar, Freedom ninty nine dot five Freedom. Ina amfani da 93.1 Arewa Rediyo. Ina amfani da 90.3 Express Rediyo. Ina amfani da 97.5.3, 97.3 Rahama Rediyo. Waƴannan ina jin labarurruka sosai a cikin waƴannan tashoshin. Labarurrukan duniya abin da nanda nake jin abun da duniya take ciki, da ƙasa, ƙasar mu da kuma jihar mu gaba ɗaya. Ta wa'innan duka ina samun information, ina samun labarai na gurare daban daban. Jihar mu, jihohin da suka maƙotkantaka da mu, da kuma ƙasar mu, abun da ƙasa take ciki, abun da ya faru, abun da za a yi, duka zan jijji. Sannan kuma ƙasar waje, abubuwan da suke faruwa a ƙasashen waje, da ɓarin Larabawa da Asiyan ke nan, da Africa da Asiyan da Amerika duka, ina samun labarurrukansu ta BBC, CNN, su wanna, Al Arabiya, Al Hadis duka ina sauraron labarurruka kuma ina samun labarai ta nan. Ta wa'innan sune kafofi na yaɗa labarai da nake amfani da su. Nake samun labarurruka ta rediyo, ta mujalla,

Eh, zaman ai ya danganta. Akwai zama da ake yi akan kujera, akwai zama da ake yi akan tabarma ko kafet ko dadduma. Ina ƙetare tattare ƙafafu lokacin zama. Amma idan zan zauna akan kafet haka ko idan zan zauna akan tabarma ko kuma idan zan zauna akan dadduma, dadduma ta wacce ake salla ke nan. To idan zan zauna akan kujera, ba na tattare ƙafafu, sai dai wani lokacin, wani lokacin zan ci ina sha'awar in tattare ƙafafuwa akan kujera ba, ba, inbar sa a sake ba. To amma a kau-- akan tabarma dole in dai zan zauna nakan tattare ƙafafuwa. Na lokacin a mike nake barin su sai in ɗora ɗaya akan ɗaya. To amma yawanci na fi tattarewa musamman kamar lokacin cin abinci. Idan zan ci abinci ina zan, zan yi sallah ina tattare ƙafafuwana. Shi ma abu ne mai muhimmanci kuma yana da muhimmanci sosai saboda zai taimaka wajen ka ji daɗin zama kuma dama a addinance ma an faɗa haka. Idan kana sallah ka dinga tattare ƙafafuwan ka sai ka yi sallah. Kar ka barsa a buɗe. A'a, ka tattare su sosai in za ka yi sallah. To nakan tattare ƙafafuwan ne. Na yi wannan abubuwa guda biyu. Lokacin sallah da kuma lokacin da nake da lokacin da zan ci abinci ko kuma lokacin da zan yi magana da manya to nakan yi amfani da tattare ƙafafuwa wajen yin haka. Dan hakan yana da fa'ida musamman idan ina zaune akan tabarma ko kuma ina zaune akan kafet ina tattare ƙafafuwana. Kwarai ina tattarewa.

Akwai abubuwa da yawa da nake yi saboda nishaɗi, kuma akwai abubuwa da yawa da suke sanya na nishaɗi. Na farko, ina kallon films haka na Indiya saboda Fevorite dina shine fim ɗin Indiya. Ina son fim ɗin Indiya sosai, ko series ko kuma action fim. Ina kallonsu, suna sani nishaɗi sosai, suke sani nishaɗi. Musamman idan na kalli films wanda ya yi kyau, ya yi kyau. Ina kallonsa ina nishaɗi, ina kallonsa ina nishaɗi. Sannan akwai waqoqi da nake ji da suke sani nishaɗi. Waqoqin nan za su iya kasancewa na ya bege ne, na yabo ne, sannan waqoqin Hausa. Amma majority ne na fi ta'amalli da waqoqin Indian film da Hausa film suna sani nishaɗi sosai. Sannan kuma sauraron waqoqin Indiya da kuma na Hausa, su ma suna sa ni nishaɗi saboda su waqoqi ma na kan haddace idan suna yi ina bin su dinnan to ina jin nishaɗi sosai in suna yi ina bin su. Na ma fi jin nishaɗi sosai a kan ko wanne inda suna waƙa ni kuma ina bin su. Ina waƙa, suna waƙa ina bin su. To gaskiya ina samun nishaɗi. Sosai nake samun nishaɗi. Musamman waqoqin Indiya da na da, da aka yi na da da na yi iya suna ina bin su ina jin daɗinsu kuma ko yanzu na kan sake saka suna maimaita suna ji ina waƙa. To wa'yan nan abubuwa guda biyu sai kuma ƙarin abu guda ɗaya shine karatun littafi. Karatun littafi wani abu ne daga ɓangaren rayuwata saboda yana sa ni nishaɗi. Idan ina karanta littafi musamman novels ko na Hausa ko na turanci, ina da yawan karanta novels na Hausa. Littattafai suna sani nishaɗi, su ɗebi min kewa sosai. Nakan zauna ina tario ina karanta ina tario kamar ina ganin abubuwan da suke faruwa. Gaskiya littattafai suna sani nishaɗi karatun littafi. To wa yan nan abubuwa guda uku su ne suke sani nishaɗi. Kallon films, karatun littafi da kuma saurarar waqoqi. To waɗannan su ne.

Ah sosai kuwa. Ainihi ina ɗaya daga cikin masu rubutu me kyau. Saboda idan na zauna nayi rubutu, kowa yana yaba shi. Kuma halitta ce. Wani lokacin kuma da akwai wani tsari da na bi na wajen yin rubutu. A tun lokacin ƙuruciyata ina yarinya. Nakan zauna, na ɗauki word guda ɗaya ko kuma in ce alphabet guda ɗaya. Na rubuta shi in cika littafi fefa da shi. Sai in cika fefa da wannan alphabet ɗin saboda kawai in ga na rubuta shi na iya shi. To, next zan kuma ɗauka wani, sai in yi. To idan na ɗauki wannan alphabet ɗin ne, na dinga rubuta shi, to zai zama shi nake yin rubutu da shi. Nakan sassake rubutun alphabet, alphabet kowanne kamar A. A nakan yi mata sample na rubuta ta kamar uku. Dukka sai da na koye su. Akwai F. F ma nayi mata wannan sample na rubutun ta kamar sau, kamar idan na je na zauna a school muna yin note. To duka wanda yake kusa dani za su yaba rubutu na suke "Kai gaskiya kina da kyan rubutu". Haka kuma idan a wajen aiki ne shima. Idan na je nayi rubutu, hakan dai suke cewa su ma su ce "kina da kyan rubutu". Sannan kuma idan wani littafi ne na ɗauka nayi rubutu duka wanda ya ɗauka ya karanta zai ga kyansa zai kuma faɗi kyansa. Sannan.

To, da yamma kafin na kwanta ina yin abubuwa kamar abubuwan sun zame min habitual ma, ina yawan yinsu sun zame min habitual. Na kan yi, na kan yi kamar girki. Idan na yi girki zan yi shara, in sake shara, ban da wacce na yi da safe. Sannan kuma zan yi wanke-wanke, in gyara gida. In je ko'ina in gyara shi. Sannan kuma zan yi wanka. Idan nai wanka, sai in zo in yi brush, bayan na yi brush na wanke hakora kenan. To sai kuma na zauna. Wani lokacin zan zauna sosai na yi kallon films, na duba waya, in shiga can in fita can a cikin waya. Sannan bayan wannan abinci irin su, madara haka ko abubuwan sha ko, ko wannan, ko su mangwaro haka su gyaɗa, duka ina yin sha'awas su. Da wannan lokacin ne na dawo, na natsu, na gama dukkan abubuwan da zan yi na gida da ma ko'ina ina ne. To na dawo, ina zaune ina hutawa. To sai na yi amfani da wannan lokacin na ci abinci, na ci kayayyakin amfani, na yi duka abubuwan da nake sha'awa. To wannan lokacin zan ci, ina yi ina kallon films. To bayan na yi wannan, in na gama zan koma in sake yin brush in wanke baki na. To idan na wanke sai kuma na yo fitsari. Idan na yi fitsari sai in dawo in zo dukkan abin da nasan yana buɗe a kitchen in shiga in gyara shi, in rufe. Sannan in yara a musu shimfiɗa su futo su kwanta. Ni kuma zan gyaggyara gidan komai zan gyara shi, in rufo ƙofa. Sai kuma in tafi in je kan gadona in kwanta. To zan yi addu'o'i. A ciki ko kuma zan, zan yi wasu abubuwa. Ina samun yin wa, a wannan lokaci ina samun yin abubuwa sosai saboda lokaci ne da kowa ya samu yai shiru. Lokaci ne da kowa ya nutsu. To sai na yi yan abubuwan da zan yi. Idan zan hau TikTok ne sai na hau, in Facebook ne sai in hau, idan Twitter ne zan je in hau. Idan wani rubutun zan yi a ciki zan je in yi rubuce-rubuce na. Idan chat ne zan yi. Idan kuma zan duba kamar kasuwa ne ta Kiripto to zan je in duba. Idan kuma kasuwanci na zahiri da nake zan je in ɗora wasu abubuwan siyarwa. To duka zan je na duba a wannan lokacin zan je in shigar. Idan na shigar na gama to haka ina ta duddubawa har bacci zai fara zuwa mun. To idan bacci ya fara zuwa zan yi addu'o'i sai na ajiye wayar. Idan zan kuma komawa na sake yin fitsari to sai in je in sake yi. To na gama kenan na rufo ƙofa na dawo sai in zo in kwanta. Na ci gaba da yin addu'o'i, na ci gaba da yin addu'o'i har bacci ya ɗauke ni. To wayannan sune ita shine abun da nake yi da yamma kafin na kwana.

Eh, da ina koyan yare kamar guda biyu. Ina koyan Faranss, sannan kuma ina koyan Arabiya. To amma yanzu na kwana biyu bana koye. Ina koyan, na fi koyan ƙoƙarin koyan Arabiya ma sosai akan Farance ɗin. Ina koyan Arabiya tun daga farko alifun, ba', un, ta', un, sa', un har yadda zan haɗa baƙi. A bilfata, ba bilfata ba duka da kuma yanda zan daure. Amm, shine kamar in ce ab shine alifun ɗa ba un'. Alif bilfataha, ba'u bildumma, aw ba' bil, bil, dum, bil. Daga baya sai na daina. To amma wannan abun ya sa na ji ina buƙatar inkoma in je in ci gaba da, da, da yin wannan, da yin shi wannan karatun. In ci gaba da koyan yaren na Larabci. Ina son in koyi yaren Larabci, ina son in koyi yaren Faranss. Yaren Faranss ban iya wasu abubuwa masu yawa ba. Iya kashi kamar su ikole, su bonjour, ca va bir. To ban iya abubuwa da yawa ba. Na dai fara koya ne kuma na daina. To shi Larabci na ɗan fi gane shi kaɗan kaɗan ina koya banda Hausa da Turanci sai kuma Fijin da nake dan ji shi ma sama sama. Fijin ina jin sa ko kuma in ce shi ina jin sa ma gaba ɗaya ina jin sa. Saidai ban cika yarawa da bakina ba amma na taso ina jin Fijin tun zamanin da mahaifiyata take yi mana muna yara. To tana yi mana Fijin. Akwai yaren su amma shi bata koya mana shi ba bamu ta shi muna jin sa ba saboda mun taso a garin ba. Mahaifinmu su kuma Hausawa ne to Hausar muka fi iyawa. Ita ma kuma da ta tashi sai take mana Fijin English. Don haka shi muka iya ban ma yin yaren su can. Amma pure English shi ina yin sa na iya shi a makaranta. Na koyi shi a makaranta tun daga sakandar sukul. Na zo nayi higher institution sannan na zo nayi university alhamdulillahi. Shi English na koyi shi sosai. Na iya shi, zan rubuta, zan karanta zan kuma yara shi da bakina. To alhamdulillahi waɗannan su ne, amm, yarurrukan da nake koya. Ina koyan yare har yanzu kuma ina koyan wasu kamar English ɗin.

A'a ina cin abinci da cokali dukka biyun ina yi. Ina cin abinci da cokali kuma ina ci da hannu. Akwai abubuwan da ba za su ci da, da, da cokali ba. Wasu abubuwan kamar misali ƙosai da kamar su awara haka duka idan zan ci sai na sa hannu na zan ci. To kamar shinkafa ma a gaskiya ina yin amfani da hannu wajen cin ta. Wani lokacin ban damu da in ci abinci da cokali ba. Wani lokacin kuma ina amfani da cokali na ci abinci sosai. Duka biyun nan ina amfani da su wajen cin abinci. Ina yin amfani da cokali wajen in sha ti haka, in sha garri, in ci shinkafa haka, in sha fate-fate, in sha romo duka ba zai iya sha wuwa, ci yuwa da hannu ba sai dai shinkafan zan iya cin ta. Sai kuma nakan yi amfani da-- sai cokali mai ya tsu. Shi kuma yana da wahala wajen ɗauko abu. Musamman kamar taliya hakasai an naɗo ta, sai an naɗo ta sosai sannan za a sa ta a baki. To tana, yana wahala wajen naɗowar. Don haka ban wani damu da sai na yi amfani da cokali ba wajen cin ta. Sannan kamar irin su snacks haka, su meat pie, su yamballs, su cin-cin, su donut haka duka zan yi amfani da hannuna wajen ci. Da kamar su wainan masa, wainar fulawa haka duka idan zan ci hannu nake amfani da shi zan sa hannuna kawai sai in ci. Akwai abubuwa da yawa da hannu nake cin su. Shi cokali ma ni ba sosai yak cika damuna da cin abinci ba. Ba kasafai nake damuwa da sai na sa cokali wajen cin abinci ba nakan yi amfani da hannu in ci abinci instead of cokali. To amma akwai kuma abubuwan da ba za su je da hannun ba dole sai na sa cokali. Nake cin su. Sune kamar wa'yanda na lissafa su kamar su farfesu, fate-fate na tsaki ko na doya ko na dankali. Farfesu na kayan ciki, na nama, na kifi, na kaza duka waɗannan sai dai na yi amfani da cokali wajen shan su. Amma da hannu ba za su yi daɗin ci ba. Ba sa yin daɗin ci da hannu sai dai da cokali. To don haka ina amfani da hannu kuma ina amfani da cokali wajen cin abinci. Kowane da wanda ya danganta amma duka biyun ina amfani da su.